Kai yi gaskiya ina nisa sosai ba. Dan tafiyan. Nam? Eh. Ɗari biyar ina na cire? Kai umma na gani ya yi. Nawa nisa kake iya tafiya? Kai ba wani nisa wallahi. Saboda nisan tafiya na ba yafin irin tafiyan minti goma, ashirin, talatin, arba'in, hamsin, sittin, saba'in, tamanin, casa'in, ɗari haka. To ka ga bazai wuce irin awa biyu ba, ko awa ɗaya da rabi. To iya tafiyan da nake kenan. Amso ri kada ku ji muna waya mahaifiyata ce ke kirana. To shi ya sa ban ruflay ko kuma na tsaya na ba ku amsa akan lokaci amsan da ya dace ba. To shi ne. Amma dai bi izinin Allah ta'ala za ku samu amsan ku inda kuke so da kuma duk abin da kuke tamba yana zan ba ku amsa in sha Allah. To shi ne kawai magana. Ga ninan dai ina voice. A kuma ɗaki na rufe ko ina da ko iina.

Kai abincin, mene ne abincin da ka fi so? Kai abincin da na fi so, gaskiya na fi son shinkafa da miya da wake, kuma shinkafa da mai da ya ji da wake da ji salat. To daidai wa kalan da abincin da na samu ba na ci. Amma da gaskiya wa innan wanda na faɗa muku gaskiya so na fi so. Saboda gaskiya na fi son shinkafa da miya. Saboda ba ni ba ma, kai kowa ma na san wannan abincin da na lissafa ɗin. Saboda shi shinkafa da miya abinci ne mai daɗi wanda kowane mutum da ya duniya ne yake ya gama ta ci yana maradi ko kuma na so. So gaskiya na fi son maiɗaya ji ta ji salat ta kuma ji wasu abubuwan da dai ba a rasa ba. Inda yara aka bincika suka samu wannan haɗin. To gaskiya yana mai tabbatar maka da cewa kowa matanka ne ya gaza me ta ta iya wannan haɗin. To ka jinjina mata kuma ce kammata godiya, iya godiya, godiya in ta ba ka tanadi. Wallahi in ta ba ka tanadi.

Ina tsaya mana ni ɗan ƙwallo ne fa, ɗan ƙwallo nake. Kullum ina sayan safa kusan kullum ma zan ce miki zan ce muku. Sa'an nan na say safa, saboda safa shine abin da kosawun mutum ke sawa yayin da yewa tukane zuwa filin ball. To gaskiya safa abu ne mai kyau kai. Ko ma ba dan ka je ƙwallo ba saboda tara sanyi ko tara ƙura yana da kyau mutum yake sa safa. Domin kasa zai tare maka abubuwa da yawa. So barin ma yanzu gaskiya wurinmu ana sanyi sosai. Sanyin ma ina gaya muku ya wuce munzali. Allah ya wuce munzali. So yana da kyau mutum yanemi safa yake sawa. Yanzu kamar ni kowane lokaci na kan iya neman safa na ɗaura a ƙafana. Saboda nama fi jin daɗin ma zamanine in ma nasa safa. Nama fi jin daɗin zaman. So sai za ni zaman. Ba ƙura ƙafanka clean zaka ganshi.

Nawa kuɗin wutar lantarki a wata dubu talatin so da kun san NEPA ma wane lokaci yake mu Najeriya 'yan ciwacewa ne. Wane lokaci za ka ga NEPA ma ya zo karɓar kuɗin wuta maimakon dubu talatin in yazo da abokan aikinsa idan za a gaya su sai yazo ya ce maka yanzu ya wawuro abin da yake wurinka ka bashi. To shi ne oga a wurin, in ka ɗan ɗoka dubu biyar a hankali ka ɗauka ka bashi ko dubu goma sai ka gaya in yabi muka dubu ashirin. Wannan dubu goma kuma a aljihunsa zai sa ba ya kai mu asusun gwamnati ba. Wannan cin amana ƙasa ne kuma 'yan'uwan sama da suke taɗa zu zu ki aiki da su ya ci ammanansu sai ga ya lallaɓa ya lallaɓa ya je ya saka ya cuce su so shi ne. NEPA kai NEPA ba su karɓar kuɗin wuta amma yanzu da yake gaske ana amfani da mita ne. Yanzu mitanka da ka je ka sa kuɗi iya kuɗinka iya shigalinka iya abun da ka ci iya abun da za ka samu.

Fanka, ba mu da fanka gaskiya. POP ne kawai cikin ɗakin mu sai kuma AC. So wani lokaci AC yakan kunnuwa wani lokaci kuma abun da ya so yayi ta Allah, jaka haɗaka. Saboda wurna kuɗa muku, kuɗin yuniti ne. Ku kuma ance mitan da muke amfani da shi yana jan wuta sosai, sosai. So dan haka shi ya sa muke lallaɓawa, muke lallaɓa mitatta mu. Idan Allah yayi ta muke wa mitatta mu ta kai mana lokacin da muke so, so. Kuma ba ta kai ba aka dai abubuwan da yawan rai. Ma dai mukan yi ƙuƙaɗi gaskiya lokacin mu gamon kunna AC, sau da akwai zafi. To amma lokacin sanyi gaskiya AC baya kunnuwa. AC nake da, ba fanka ba. AC nake da shi a rufin ɗakina, ba fanka. Hmm.

Yaya dangantakarku da shugaban aiki? Kai, dangantakarmu da shugaban aiki gaskiya shugaban aiki kawuna ne. Su kawuna ne wanda muke tare da shi da kuma in kam kula masa da ɗan uwansa, ɗan uwansa ya masa ya samu cutar ɓarin jiki hawan jini. Su in kam kula masa da shi in kai sa asibiti, in gyara masa ɗaki, in masa wanka, in wanke masa kashi, in wanke bayan gida, kome da kome. So a reza mana mai gidanan ya gani yes ce mun "yes" yanzu. Yanzu yana da shagon da zan zauna masa a ciki akwai wani yaro a shagon baya gane masa waye waye ya mutu waye ya dawo. So dai haka dai abubuwa. To amma gaskiya yanzu na hakura, na zauna masa a shagon kuma ina yin abubuwa wanda ya kamata. Na'am! To ina zuwa ana ni mana.

Abu mafi muhimmanci a kasuwanci shine riba. Ribar kasuwa ita ce abu mafi muhimmanci wanda ake so a kasuwa. Abu mai muhimmanci ta biyu wanda ake so a kasuwa shine kostoma. Da sanin yadda za ka yi mu'amala dasu, da sanin yadda za ka jawo kostoma, da sanin yadda za ka tarairayi kostoma har ya sayi abin da yake aninka. So idan har ka iya wannan to ka ci rabi da kwatan kasuwanci. Amma kuma bayan wannan yana da kyau ka zama na friendly mutum. Kada ka zama na kullum ka fito kasuwa, ranka a ɗaure, fuskan ka ɗaure. So da idan ka fito kasuwa ranka a ɗaure ko, fuskan ka ɗaure babu wanda zai zo shagon ka ya sayi kaya. Babu, babu wanda zai zo shagon ka wai ya ce maka ga shi nan ya zo wai zai sayi kayan ka har ranka a ɗaure, fuskan ka ɗaure. Bari ya yiwu ba. Dole ka zama na mai friendly kuma ka san yadda za ka yi kasuwa da kuma wanda kake kasuwanci da su. To shi ne.

Eh, wani lokaci ni da yake banda kwamfuta gaskiya, banda kwamfuta. So wayar hanunane nake amfani da shi, amma wani lokaci nakan yi ƙoƙari na gana sabanta kanta ko kuma angana yi wato ainihin restarting ɗin waya. So yana da kyau gaskiya lokaci zuwa lokaci kake restarting ɗin wayanka kana kuma update ɗin abubuwa domin ka sabanta kanta. Saboda ko kaima, ko kaima yanzu normal in ka sabanta kan wayanka, da ka fi jin daɗin amfani da shi fiye da kowane lokaci da kake amfani da waya. To in dai kayi ƙoƙari ka sabanta kan wayanka to za ka ga amfanin da kake yi da wayar ma ta canzu kuma an ce ma ta nunku ta ƙaru ma yayi kyau ma fiye da yadda kake yi da. To gaskiya ina sabantawa, ina sabantawa sosai. Lokaci zuwa lokaci ina sabantawa. Ko da wani lokaci in kayi ƙoƙari na sabanta kan wayana.

A'a, dangantakarmar da maƙwabtana. A'a, maƙwabtana gaskiya muna zaman mutunci. Muna zaman mutunci da maƙwabtana sosai, sosai yadda ba ku tunani. Saboda ko da wanna ba'a ka dafa cikin gidana, nakan ɗauka na kuma miƙa musu. Saboda an ce tsakanin ka da maƙwabcin ka gida arba'in, gabashi gida arba'in, arewa ci gida arba'in, yamma ci gida arba'in, haka ma kudanci gida arba'in. To duk abin da aka dafa ba daga gida arba'in nake ba da wa ba. Saboda ni mutum ne mai matsakaicin ƙarfi, duk abin da aka raba aka raba kwano guda huɗu. Kwano ɗaya aka yi yamma ci, kwano ɗaya aka yi gabashi, kwano ɗaya aka yi arewa ci, kwano ɗaya kuma aka yi kudanci. Gidajen da suke gefe da gefe na da kuma baya na. To haka ne nake ɗaukar abinci kuma muna zaman taƙiwa sosai. Gidan abu ya samu wannan nan ne na masa jaji, in abu ya sami in na su zo su manjaji. Gaskiya ina jin daɗi.

Ina iya yin iyo, ina iya yin iyo saboda ai a ƙauye na taso, a ƙauye na taso. Domin ƙauyen su baba na ma akwai kogi, babban kogi, babban kogi da mutane ke shiga ciki domin su yi iyo, su yi iyo, su yi iyo, su yi iyo. To ka ga dole ne ma in koyi iyo saboda dole ne mun yi iyo kafin mu je zamu haye gaɓar kogin garinmu mu je kasuwa. To awannan garin dai ya zama dolen ka sikayi iyo. Dole ka koyi iyo, da kuma yadda ake yin iyo kafin ka san yadda za ka yi ka je wata kasuwa. Amma idan har ba ka iya yin iyo ba, to gaskiya ba in da za ka je babu. Ko ina ba za ka je ba.

Ba bukyau hutawa a wurin aiki kai. Lokacin da nake hutawa a wurin aiki kai gaskiya lokacin fa lokacin na baya da yawa gaskiya. Saboda gaba ɗaya lokacin da nake hutawa a wurin aiki kai ba hutu ma. Saboda in kan gana huta a wurin aiki to gaskiyan magana sai dai ko in na dawo gida yau wa. Idan na dawo gida kam wannan a wannan kam in dai in na shigo gida don huta gaskiya saboda ko da yara masu nzoku sada ne nakan iya ƙoransu kuma na wato ainihin sallamesu su je wurin iyayensu mata domin su su su wato ainihin ainihin zamantare da su.

Kai dai amma lokaci na kaɓita na je na ji wa'azi, masallaci, wani lokaci kuma na kan ci filin ƙwallo, wuraren wasanni, na gayyace matasa suke wasa idan na dawo daga kasuwa. Saboda haka yakan ɗauke mun kewa ko kuma wani damuwa ko kuma wani tunani da nake fama da shi. Ina jin daɗin ziyartar wurin ƙwallo sosai kuma ziyartar filayen yadda ake yin wasanni ko kuma zuwa masallaci domin jin wa'azi. Ko dai ma ban je masallaci domin jin wa'azi ba, ina zuwa domin in yi sallah. Salloli na da ba'a razawa na bibilu na kuma roƙi Allah Ubangiji ya taimake ni a rayuwata gaba ɗaya. So abin da na ke yi ke nan kawai gaskiya. Bayan nan kuma na kan ji daɗin shiga cikin wannan application ɗin domin tambayo da ku ji mun masu ma'ana.